Bayar da ra'ayi a wurin aiki shine kamata mutum ya ringayin abin da ya kamata ra'ayi da bayarwa wurin aiki yana taimakawa wasu su yi wurin dukda abubuwan cewa komai zai kammala a yadda ya kamata. Shin haka ake yin aiki da abubuwa da dama ba matsala.

Wayata tana daidaita haske da kanta dan saboda wani wuri ne da ya kamata mutum ya shiga. Cikin wayassa sai ya latso wurin ya kunna haka kuma in baya son ya ringa daidaita kanta a haske da haske sai yaje ya kashe wurin. To haka abin yake na nan a cikin waya.

Abokan cinikina ina haɗuwa da su ne yawanci ta hanyar sa da abin nan yanar gizo. A lokacin da mutum zai ɗauki kasuwancinsa ya saka a yanar gizo ya yi talla, to abokan ciniki kuma suna zuwa wurin mutumin su saye ko su sarar da abun da kake siyarwa. Wannan yanada inganci.

Hayaniya gaskiya ba shi da daɗi. Abubuwan da mutum yake ji a lokacin hayaniya, abubuwa ne yawanci wanda ba su tada maka da hankali. Abun da ya fi kwanciyar hankali daɗi gaskiya, hayaniya ba tayi ba bata haɗu ba gaskiya tsakanin da Allah. Koda yaushe muna da son cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali.

Eh sosai ma. Ina kare wayata daga ƙwayar cuta don saboda yanzu yanar gizo yana da abubuwa da yawa. In baka ɗauki mataki akan wayarka ba, gaskiya mutane marasa kyau ko wanda basu da zuciya mai kyau zasu shiga su cutar da kai su kwashe abubuwan da ke cikin wayarka.

Eh, irin wasassan da mutum ya kamata ya rinƙa yi a waje shine akwai wasan motsa jiki kaman buga ƙwallon ƙafa da kuma ɗan gudu-gudu. Haka wanda zai taimaka wa mutum kuma wasu suna yin wasa ne kawai ba su sami ƴan uwansu mata ko maza su zauna su yi ta tsokanar su hakanan abin duk yadda ta zo de.

Ina karɓan bakona da murna gaskiya. Baƙon ka annabinka, inji bahaushe. Baƙo yana da mahimmanci a wurin mutum. In mutum ya zo wurinka da nufin kawo maka ziyara, a ko da yaushe kana tare da shi zakayi hirar yaushe rabuwa da sauransu ka kawo masa su abinci da ruwan sha ka karɓa bashi yadda yadda ya kamata.

Sosai ma, ina musafaha da mutane. Musafaha da mutane yana ƙara danƙon so da ƙauna, yana sa mutum ya so ka saboda Allah, yana sa zumunci yayi ƙarfi, abun da kuma Annabinmu yake so kenan mutum ya dinga sada da mutunta. Musafaha yana taimakawa sosai, zaka samu danƙo ƙauna da soyayya da zama'ar Annabi kafadin.

In gina dangantaka da kasuwanci yana da muhimmanci sosai. Ɗan kasuwan ci abu ne na yau da kullum kuma ɗan adam yake ginawa na yau da kullum wanda zai basa ikon ya zama yanada abinda zai taimaka masa ako da yaushe ba za ka je ka na roƙon ko ba a kan abin kasuwanci ba, yana da kyau.

Eh yawanci gaskiya ina zuwa aiki da wuri lokaci dedai in namayi latti toh wani uzurine ko wani rashin lafayi yasani latti. Amma a ko da yaushe ina tabbata wa na isa wurin aikina a lokacin da ya kamata. Dadai lokacin da ya kamata a bamu shine mu ke zuwa muje muyi aikin mu.

Eh gudun fanka na fi so madaidaiciya s. Bana so ya zama yay ƙasa sosai kuma bana son gudun fanka ya yi sama sosai. Saboda in yay ƙasa sosai baze hura iska sosai ba in yay sama kuma ze iya kawo wa mutum mura ma.

Gaskiya yawanci ina hawa abun da zai kaini zuwa wuri. In wuri kusa ne kuma to zan ɗan iya taka ƙafata in tafi. Amma gaskiya yawancin wurare muna hawa keke napep ne mu tafi, saboda shine hanyar sadawa da zai hisar ta kai wurin da za ka ko kuma ka hau mota.

Tab, sosai ma. Ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta dan saboda ni gaskiya ina amfani da kwamfuta sosai sosai. Ina amfani da shi wurin yin ayyukana, ina amfani da shi ta harkar makaranta, ina amfani da shi hatta ta hanyar neman kuɗi ma. Ina yin abubuwa a cikin kwamfuta, shi ya ke taimakawa.

Eh, yanayin kuɗin lantarki ya danganta ka gaskiya don akwai waɗanda suna ban e akwai waɗanda suna da ban B. To kamar namu mu muna ban e a wata dai ace aƙalla misali zai ƙona katin ace ko dubu goma zuwa goma sha biyu, sai dai yanayin yadda mutum ya ƙona wutan ne a wannan watan.

Eh gaskiya ban cika san buɗe taga ba, wasu lokuta dai amma ba kullum ba kamar yanzu ana cikin sanyi gaskiya taga ta a rufe take amma kamar in an zo zafi kan gaskiya ina buɗe shi sosai ya dangantaka da yanayin lokacin da kuma yadda garin yake akwai sanyi ko babu.

Ina kare kaina daga sauro ba a amfani da magungunan sauro da shiga kuma net na sauro. Don gaskiya sauro sun yi yawa yanzu ko a sanyin nan ma wallahi akwai sauro. Amma dole mutum ya kare kansa saboda tsoran cutar malaria da kuma zazzaɓi da sauro zai kawo wa mutum.

A gaskiya in babu wutan lantarki komai baya min daɗi. Tsakani da Allah wutan lantarki yana taimakawa mutum yayi hira sai dai ko mutum ya ɗauki wayarsa ya shiga yanar gizo ko kuwa ya ɗoki wayarsa yana buga game in a lokacin da babu wutan lantarki.